Wannan gaskiya ne. Ko wanne ɗaya daga cikin waɗannan yana da nasa amfani. Amma ni kam, nakan fi jin daɗin zama a tabarma musamman idan ina gida tare da iyalina ko kuma abokaina. Zama a tabarma yana bani damar miƙe ƙafafuna cikin natsuwa kuma yana nuna alaƙar mu ta gado da kuma al'ada. Shi kuma zama a kujera yawanci nakan yi shi ne a lokacin da nake aiki ko kuma lokacin da nake karatu domin in kiyaye lanƙwasar baya. Amma idan ana maganar hutu ne da kuma jin daɗi, tabarma ita ce zaɓina ta farko domin tana sanya ni jin natsuwa sosai a yayin da na miƙe ƙafafuna na zauna.

Agaskiya, cija farce ɗabi'a ce da mutane da dama suke da ita, amma ni nakan yi ƙoƙari domin na ga na guje mata, domin tana da matuƙar lahani ga lafiyar farce da kuma tsaftar hannu. Nakan tabbatar da cewa na yi amfani da abin yanke farce akai akai domin kiyaye tsaftace-tsaftacena. Masana lafiya ma suna faɗakarwa da cewa cija farce yana iya kai ƙwayoyin cuta cikin jiki. Don haka, kiyaye tsafta shine mafi a'ala.

Gaskiya ne, zaɓin miya ya danganta da yanayin da ake ciki. Amma ni nakan fi son miya mai zafi musamman lokacin da akayi damina ko sanyi. Miya mai zafi tana karawa abinci daɗi kuma tana sanya jiki jin ɗumi da natsuwa. Shi kuwa abinci mai sanyi nakan ji ba shi da wannan ɗanɗanon da nake bukata don jin gamsuwa. Saboda haka a kowane lokaci nakan tabbatar da cewa miyata tana da zafi kafin na fara cin abinci domin in ji daɗinsa sosai.

Shi jagorancin mutane, babban nauyi ne da yake buƙatar haƙuri da kuma adalci. Ni, a tawa mahangar, nakan jagoranci mutane ne ta hanyar nuna musu kyakkyawan misali da kaina kafin in sa su yin wani abu. Ina ƙoƙari in saurari ra'ayoyinsu kuma in ba su damar bayyana damuwarsu. Domin hakan yana sa su ji cewa ana daraja su ta hanyar nuna girmamawa da kuma ba su ƙwarin gwiwa. Nakan samu nasarar cimma burin da muka sa gaba tare cikin haɗin kai da kuma natsuwa.

Haka ne, akwai 'ya'yan itace da yawa masu daɗi da kuma amfani ga jiki. Amma ni a karen kaina, na fi son lemu da ayaba. Lemu yana bani bitamin da nake bukata don ƙarfafa garkuwar jikina, yayin da kuma ayaba take bani kuzari cikin sauri. Ina ƙoƙarin inci 'ya'yan itace kusan kowace rana domin kiyaye lafiyata da nutsuwar jikina. Idan na sami lemu mai matuƙar zaƙi, nakan ji daɗi sosai musamman bayan na gama cin abinci.

Dangane da batun Wi-Fi a gida, gaskiya ne, samun intanet mai sauri yana da matuƙar mahimmanci a wannan zamanin. A halin yanzu ina amfani da hanyoyi daban-daban domin samun intanet a gida don gudanar da ayyukana da kuma bincikena na ilimi. Samun Wi-Fi a gida yana taimakawa sosai wajen rage tsadar kuɗin data. Sannan yana ba wa kowa a gida damar yin amfani da intanet cikin sauƙi a kuma lokaci guda. Ko da yake wani lokacin akwai ƙalubale na saurin lamba, amma har yanzu Wi-Fi ne mafi kyawun zaɓi ga duk wanda yake son yin ayyuka masu yawa a intanet.

Gaskiya ne, zaɓin jaka ya danganta ne da irin inda mutum zai je. Amma ni mafi yawan lokuta nakan fi amfani da jakar da ake goyawa a baya. Wannan irin jakar tana taimaka mini sosai wajen ɗaukar abubuwa masu muhimmanci kamar kwamfutata, littattafaina da sauran kayan aiki cikin sauƙi. Ina son jaka mai inganci wacce take da gurabe da yawa domin in rarraba kayana yadda zan same su cikin sauri. Idan kuma tafiya ce ta kusa, nakan iya amfani da ƙaramar jaka ta rataye domin ɗaukar waya da sauran takardu.

Kwarai da gaske. A wannan zamanin kusan kowane lokaci muna tare da wayoyinmu na hannu. Ni ka ina nakan yi amfani da wayata sau da yawa a rana tun daga farkon tashina kamar dai yanzu har zuwa lokacin kwanciya. Nakan yi amfani da ita wajen duba saƙonni, yin karatu da kuma gudanar da wasu ayyukana na yau da kullum. Ko da yake yana da kyau mutum ya riƙa hutawa idanuwansa amma wayar hannu ta zama babban jigo a rayuwanmu ta yanzu.

Wato shi jiran layi abu ne da yake buƙatar haƙuri sosai da sosai a rayuwar yau da kullum. Ni a karen kaina, idan na tsinci kaina a layi, nakan yi ƙoƙari in kwantar da hankalina kuma in bi doka domin kowa ya samu damarsa cikin natsuwa. Mafi yawancin lokaci nikan yi amfani da wannan lokacin wajen duba wayata ko kuma yin tunani akan ayyukana na gaba. Ko da yake shi jiran layi yana da matuƙar gajiyarwa amma yana koya mana tarbiyya, haƙuri da kuma mutunta juna a cikin al'umma.

To fa, idan ana maganar kayan ciye-ciye gaskiya babu abin da na fi so kamar gurasa. Musamman yadda muke yin ta a nan Kano. Yanzu haka ma gurasar nake ci kuma tana da daaɗin gaske sosai da sosai. Musamman idan aka haɗa ta da yaji, albasa da kuma manƙuli. Gurasa ba wai kawai abinci bace a gunmu, abu ne da yake sa mutum jin daɗi a kowane lokaci musamman a yayin da yake ci. Ko da rana ne ko da daddare babu shakka duk wanda ya ziyarci Kano bai ci gurasa ba to bai ga ainihin daɗin garinmu ba.

Shi tafi abu ne da muke yi dan nuna jin daɗi ko kuma jinjina wa wani idan ya yi abin ayaba masa ko kuma idan ya yi abin burgewa. Ni nakan yi tafi sosai musamman idan ina kallon wasan ƙwallon ƙafa ko kuma idan aka yi wani jawabi mai ban sha'awa. Tafi yana ƙara wa taro armashi kuma yana nuna cewa mutane suna sauraron abin da kake yi kuma suna samun gamsuwa da shi. Akwai hanyoyi daban daban na yin tafi. Wasu suna yin tafi ne da ƙarfi wasu kuma a hankali amma dai duk manufar tasu ɗaya ce.

Gaskiya ne, kowane wurin aiki yana da irin nasa ƙalubalen amma idan aka bani dama akwai abubuwa da dama da nake son canzawa. Ina son in ga an ƙara inganta hanyoyin sadarwa tsakanin ma'aikata domin kome ya tafi cikin sauƙi. Sannan, nakan so na canza yanayin wurin aiki ya zama mai natsuwa sosai da sosai da jin daɗi saboda yana ƙara wa mutum kuzarin yin aiki yadda ya kamata. Samun kayan aiki na zamani da kuma lokutan hutu masu kyau zai taimaka sosai wajen ƙara yawan amfani da ma'aikata suke bayarwa a lokutan aiki.

Game da Bluetooth kuwa, gaskiya ne nakan kunna shi sau da yawa a rana domin haɗa wayata da sauran na'urori misali. Nakan kunna shi don jin karatu ko waƙoƙi a cikin kunne na yayin da nake cin gurasata ko kuma lokacin da nake gudanar da wasu ayyukana. Kunna Bluetooth yana sa rayuwa ta yi sauƙi wajen tura saƙonni ko haɗa waya da mota. Ko da yake, nakan kashe shi idan na gama amfani da shi domin in kiyaye cajin wayata. Shi amfani da Bluetooth ya zama jigo a wajen haɗa na'urorin mu na zamani.

Gaskiya ne, ina jin daɗin rera waƙa lokaci zuwa lokaci. Idan ina cikin nishaɗi ko kuma ina cikin aiki, nakan yi waƙa a hankali domin in ƙara wa kaina ƙaimi ko nace kuzari. Waƙa tana sa natsuwa kuma tana sa mutum yaji daɗi a ransa. Koda yake bani da muryar waƙa amma hakan baya hana ni rera abin da nake son naji domin na samu farin ciki.

Lallai nakan riƙe laima idan ana yin ruwa domin in kiyaye kaina daga jikewa. Riƙe laima yana da matuƙar muhimmanci sosai, musamman idan mutum yana son fita waje don yin harkokinsa ba tare da ruwa ya jiƙa shi ba. Lema tana ba da kariya kuma tana taimakawa wajen kiyaye lafiyar mutum lokacin sanyi da damina.

Kwarai kuwa, nakan sayi kaya a yanar gizo domin yana da sauƙi da daɗi. Siyan kaya a yanar gizo yana ba ni damar zabar abubuwan da nake so daban-daban ba tare da na je kasuwa ba. Nakan sayi abubuwa kamar tufafi ko na'urori, kuma ana kawo mini su har gida cikin aminci da natsuwa. Wannan hanyar tana taimaka mini wajen adana lokacina domin yin wasu sauran ayyuka da suka rage mini.

Dangane da kayan daki, gaskiya ne na fi son gado mai laushi da kuma kujeru masu dadi. Kayan ɗaki masu inganci suna ƙarawa gida kyau da kuma sa natsuwa bayan mutum ya dawo daga aiki. Ina kokarin ganin ɗakina ya kasance cikin tsari domin in samu damar yin hotuna cikin jindaɗi da annashuwa.

Game da wasannin waje, gaskiya ne na fi son fita fili don yin takawa ko kuma kallon matasa suna wasan ƙwallon ƙafa. Yin wasa a waje yana ba da iska mai daɗi da kuma damar motsa jiki don samun ƙarin lafiya. Nakan fita lokacin yamma idan rana ta ɗan yi sanyi domin in ɗan zagaya in ga abokan arziki kafin na dawo gida.